Eh, muna cire takalmi a cikin gida. Kamar mutum zai shiga ɗaki ko wani guri haka yakan iya cire, amma mutum zai shiga toilet ko wani waje a cikin gida ko tsakar gida haka yakan iya sa takalmin shi. Amma in dai wani gun ne mutum zai yi a ciki kamar ɗaki room haka mutum yana sawa.

Eh ina zuwa waje, duk wani wajen taro ko wani abu amma na ina iya zuwa ba da wuri ba. Duk wani waje da zan je in nakan iya zuwa a tsaka tsaki. Ban je da wuri ba ko ban je a ƙurarren lokaci ba. Ina zuwa lokacin da mutane suke zuwa amma bana zumuɗi in je da farko. Bana irin wannan.